Eh ina son zama kusa da taga musamman lokacin zafi, saboda tanan iska ke shigowa ɗaki kuma tanan nake samun natsuwa musamman idan zan kwanta bacci. In ban kwanta kusa da taga ba gaskiya bana jin daɗin bacci na musamman lokacin zafi. Amma lokacin sanyi to ban cika son matsawa kusa da taga ba.

Eh, ina iya jefa dutse ya je da nisan gaske. Dalilin kuwa saboda lokacin da muke da kuruciya, mukan je tsunko mangwaro da wasu 'ya'yan itatuwa. To wanda bai iya jifa ba sai ka ga cewa za a samu mangwaro shi ba tare da ya samu ba. To ta wannan dalili, ta wannan hanya nisa na iya jifa mai nisa ko kuma idan muka je daji wasa haka, mukan je jifan zomaye haka.

Ina share ɗakina mafi ƙaranci sau biyu a rana. Mafi ƙaranci ke nan idan ban share ba, musamman idan ina gida. To tun da kasancewar haka, sau da yawa idan na fita tun safe ba zan dawo ba sai da rana. In na fita da rana kuma ba zan dawo ba sai dare. Amma indai ina gida ne, nakan share shi sau uku sau huɗu. Ya danganci yanayin da ɗakin ya datti ya shigo cikin ɗakin. Wani lokaci kuma idan aka samu yara suka zo sukayi wasa, to dole dill suna fita sai na share ɗakin.

Eh, ya danganci yanayin yadda aikin ya kasance. Wani lokaci sai a kira ni sau da yawa musamman idan akwai abubuwa waɗanda suka taso. Wani lokaci ma sai ka ga cewa bai wuce kira ɗaya ne ko biyu ba. Kai wani lokaci ma ba a samun kiran, amma wani lokaci kuma kiran yana zuwa sau da yawa. Ya danganci yanayin yadda aiki ya kasance.

Eh ni a kan gado nake kwana, amma wani lokaci na kan kwana a ƙasa musamman idan zafi yayi yawa to sai na shimfiɗa abu a ƙasa na kwanta saboda in ɗan ji sanyi sanyi ko kuma idan aka samu baƙi dayawa a cikin gidan na kan bar musu gadon sai na kwana a ƙasa.

A gaskiya ba na ƙidayan kayayyaki na saboda ina ganin anawa ganin ba shi da amfani. Kawai dai kayayyaki na, ina san dai ina da kayayyaki, sai dai wani lokaci na kammanta ma ban sa wani kayan ba, yayi wata da watanni wani har kusan shekara ma sai ka ga ban sa shi ba amma ba na ƙidaye ƙida kayayyaki na.

A duk lokacin da miyau ya tarun mun a baki, nakan tufar da shi ne a wajen da akwai ƙasa sai na samu ƙasa na rufe shi. In kuma ina cikin ɗaki ne, nakan shiga cikin bayi bayan na tufar da shi sai na kwarara masa ruwa domin in wanke shi ya fita.

Eh waya na yana cika ajiya, saboda a duk lokacin da ba amfani nake da shi ba ko kuma ya kasance babu caji a cikinsa, nakan ajiye shi har sai lokacin da aka samu wuta na yi cajin sa.

Na fi amfani da kafofin watsa labarai na gidajen rediyo, saboda ni ban cika zama a gida ba sau da yawa sai dai da daddare. To shi yasa na fi amfani da kafafen yaɗa labarai na gidan rediyo. A duk lokacin da ko da ina wurin aiki ne ko ina wani waje ne, sai na kunna rediyon wayana domin sauraron labarai. Wannan shi ya sa na fi amfani da rediyo.